Gaskiya ba ma sakawa, bawai ba ma sakawa ne ba. Ko in ce muna da shi, yin sakawa ne muke a'a. Hassan lima mu bamu da inifom. Mutum yana zuwa wajen aiki ne da kayanshi, da kayan da yake sakawa yau da gobe. Yaki ɗan sakawa uzar kansa da kome da kome da suke mukeyin aiki. Saboda bamu da inifom gaskiya. Ba mu da inifom haka muke aiki. Kowa da kayanshi na sakawa da su yake zuwa wajen aiki, ya aiki ya tashi ya tafi. Wanda kuma suke kwana a wajen aiki su kwana a wajen aiki. Saboda akwai ɗaki na musamman da mutane suke kwana a cikin shi. Matsayi ma'aikata waɗanda ba ƴan garin mu ne da suka zo daga wasu wajaje. Kamaddainmu ɗinnan, wa zai iya cewa mammu da muke zuwa daga wani waje mu fi yawa. Wanda suke a cikin gari suke kwana a cikin gari. Wanda ya kasance garin iyayen su ne ko ƴan uwansu suna kowani a abun ko in da matan su suke wasa da yau a cikin mu. Wannan shine bamu da wani inifom da muke sakawa na aiki. Kowa kowana aiki ne da kayanshi na gida da yake sakawa yau da gobe.

Asali ni ba wani masoyin kiɗa bane ba haka sosai-sosai. Amma bazai yiwu ace ko danni ba masoyin kiɗa bane bana ji. Ya zama kwata-kwata kawai bana ji. Ina ji mana kiɗa gaskiya a nawa favourite na fi son na gargajiya. Wanda ake buga shi da ganguna namu na gargajiya shine irin kiɗan da ni na fi so. Shine kiɗan da yake burge ni kuma yake tuna mun wasu abubuwa haka waɗanda na manta waɗanda ban ma san su ba haka. Ina ji haka na musamman yake bani gaskiya, na fi son shi sosai sosai. Hmm, kiɗan gargajiya shine kiɗan da ina fi so saboda zaka ga wani ya fi son na turawa, wani ya fi son na wasu ƙasashe na dawa. Amma ni kiɗana mu na ƙasan mu kuma na gargajiya, inda zan iya cewa ko wani yare suna da kalan kiɗan su. Mu Hausawa muna da namu, Fulani suna da nasu, Yoroba na da nasu, Igbo na da nasu. Duka kowane yare suna da kalan kiɗan su. Mu kuma Hausawa muna da kalan namu. To ni kalan na mu na fiso na Hausa, na Hausa kenan na fisan kalan na mu na Hausawa kuma na gargajiya. Wannan shine.

Eh, ina amfani da shi gaskiya. Ya zama nawa idan ba da shi ba gaskiya ba wani bacci nake iya yi ba. Da shi nake amfani sosai sosai ma. Dan idan ba da shi ba gaskiya ban cika iya bacci ba. Hmm, ya zama na saba dan sama da shekaru shida ko biyar a cikin shi nake, da shi nake amfani. Zan lulluɓa a cikin shi, zan buga shi na shiga cikin kwanta. Kowane lokacin ma bani shi ina yin lulluɓa saboda yana yi ko na sanyi haka idan na ɗan yi. Amma haddasa idanun nake amfani kullum kullum ba da shi. Dan ya zama jikima ya zama saba. Na koɗa na kwanta ba cikin shi ba zan ji ƙauraye na da kwanta ne amma idan yana inda nake son ji gaskiya bai yi kwanta mun ba haka sosai. Wannan shine.

To, abu muhimm-- mafi muhimmanci a kasuwanci bai wuce riba ba. Saboda duk wani abu da za ka yi shi mai suna kasuwanci ana yin shi ne domin riba. Wannan ribar kuma ita ke ba wa mutum ƙwarin guiwar ci gaba da wannan kasuwanci domin idan yau ka yi ka ga babu riba gobe ba za ka dawo ba. Tabbas kayi riba ita ne mafi mahimmanci a kasuwanci. Saboda du abin da za ka saya ka saida ka ga wata mafita ta ka tafuta. Kuma kasa mu wani ci gaba a ta nan ɓangaren. To gaskiya abun ƙawai dai, za ka ga ƙawai ka samu madogara da za ka dogara da wasu abubuwa naka. Ku ince ka dogara da kanka. Ka dogara da kanka. To wannan shi ne. Shi abu mai mahimmanci a kasuwanci ka saya kuma ka saida kuma idan ka saidan ka ga ka sama riba. Kuma wannan riba ita ce kowa yake yi. Kuma don ita ake kasuwanci wani idan da babu ita babu wanda zai kasa balle har ya sai da.

Eh, ina da dabbar gida. Daya keni masoyin dabbobin gida ne kamar mage da kare haka. Da dai sauran dabbobin gida waɗanda ake iya haihuwa da su, waɗanda basa cutarwa. Ina son su sosai. Tabbas masoyin dabbobin gida ne ni. Ina da, amma yanzu ba na da akwai gaskiya. Amma a baya nayi kiwon mage, nayi kiwon kare da akuya da tinkiya da dai sauran dabbobi sosai. Na kiwon su a baya. Amma yanzu gaskiya ba na kiwo, yanzu ba na kiwon kowace dabba saboda ba a gida nake zaune ba. Amma da a gida nake zaune da ba abin da zai hana ni cigaban yin kiwon dabbobin gida. Amma yanzu gaskiya ba na kiwon dabbobin gida kwata-kwata, kwata-kwata yanzu ba na kiwon dabbobin gida amma asali ma'abocin kiwonsu ne.

To ina yin abubuwa da dama don ganin na ƙara aikana. Ina ta roƙa hanyoyin da zan bi domin nafara ɗashe, ta yadda zai fi na da ya cake, ta hanyar, ta hanyar shiga mutane, da tallata hajar aiki na, ta yadda zai samu, sanayya idan-dinan mutanen duniya, a idan-dinan mutanen duniya, ta yadda mutane duniya za su san shi, kuma zai ƙara, zai ƙaru sosai,

A'a, a'a gaskiya ba na yi. Du da mutum idan yanayij bacci bai sani ba, bai san me ya ke faruwa da shi ba. Amma ni a halitta na ne gaskiya ba na yi kwata-kwata. Ko da ina fage ko da ina bacci gaskiya ba na yi kwata-kwata. Amma ban dai sani ba ko, ban sani ba ko idan ina yin bacci ina yi amma ba'a ta ɓa gayamin ina yi ba. Ban ta ba sanin, ba ta ma ta ɓa gayamin ina yi ba. Kun ga bazai yiwu na gane cewa ina yi ko ba na yi ba. Amma da hala ace ina yi saboda a gaskiya lokacin da nake yin bacci mutane da yawa suna yin bacci. San da kuma nake tashi kalilan suka tashi. Shine gaskiya bazan ce ina yi ba kawai bama na yi, ba na yi gaskiya.

Launin shi na ciki fari ne sosai, amma kuma a tsakiyan shi akwai baƙi. Zan iya cewa green eye. Tsamwan ido haka, tsamwan ido ne amma tsamwan ba sosai ba. Ya ɗan haɗa da yellow, yellow haka. Ya haɗa da yellow, yellow. Ba cancan, ba cancan haske ba kuma baƙin ba cancan ba.

Eh ana kunnawa kullum kullum. Saboda hasali ma da shi nake amfani dan bana amfani da headphone kawai sai da Bluetooth. Gaskisya kusan kullum nawa yana wa abu da yake bana kashewa. Saboda ya suna nasaba ma ya zama jiki. Nan shi ne kawai abin amfani na bana amfani da airpeace kawai. Da shi kaɗai nake amfani. Ehn.

Ɗazu da safe ka kawo masako, to kuɗin ne aka baka. Masa da ka kawo ɗazu da safe kuɗinta yana nan.

So ina yin kwana ne ya danganta daidai na yin da ake ciki. Da zafi da sanyi lokacin kwanciya ba zai zama kala ɗaya ba. Idan da zafi mutum zai kwanta irin ƙarfe sha biyu da ko sha ɗaya, da sanyi ƙarfe tara zuwa goma ma zaka kwanta. Ba zai zama lokaci ɗaya ba. Amma da zafi ina kwanciya irin ƙarfe sha biyu har ɗa har ɗaya da wani abu. Da sanyi kuma ba na kai wannan lokacin. Da sanyi bana kai wannan lokacin ƙarfe takwas da rabi zuwa tara, zuwa tara kawai ina kwanta wannan shine. Amma banda sani ba sauran mutane ya danganta da yanayin su saboda kowa da yanayin kalan shi, da yanayin tsari kanshi, da yanayin yacce yake rawuyan shi. Amma ni ana wa tsarin da yanayin yacce nake rayuwa ta komai a kan tsari eh da zafi bana kwanciya da wuri da sanyi dai nafi kwanciya da wuri.

To, nama indai sosamu ne. Ina son naman shanu sosai, sosai. Ina son naman shanu musamman wajen farfesu ko wajen gasawa haka, ko wajen gasawa. Na fi son naman shanu gaskiya. Shi ma san ba mace ba namiji. Amma shi ma ina cin nama akuya da na tinkiya da sauran namomi da muke da su jan nama. Amma indai wanda nafi so ne gaskiya naman shanu nafi so. Saboda shine, eh, zaɓina a cikin nama da muke da su waɗanda suke halartattu dai wanda ake ci. Na fi son naman shanu. Saboda naman shanu ya fi daɗi, ya fi jin, ya fi an san kayan haɗi da komi da komi. Hmm.

Tun ranar da aka ce yau gashi lokacin yin albashi ya zo. Muna jin ranar a matsayin rana ta musamman saboda duk wasu buruka na da na yi alwashi da na sha alwashin su. Zanyi to wannan ranan nake kalla a ranan da zanyi waɗannan abubuwa. Misali ina son zan sayi abu kaza da kaza da kaza ko kuma ina da buƙatar zanyi wani alheri ko wannan kamar da wannan. To ina amfani da wannan ranar ne saboda rana ne wacce ina cikin walwala, cikin kuɗi ko da ace nawa zan cire inyi wani buƙatu bazan damu ba saboda ai sun zo. Kuma da suka zo ba kaɗan suka zo ba sun zo a dunƙulensu ne. To ina ji ranar a matsayin rana mafi muhimmanci ko ince ta musamman ba ta musamman kaɗan ba ta musamman sosai ma. Ina jin ta a ta musamman sosai sosai. Wannan shine gaskiya wanna rana ta musamman nake kallonta fiye da tunani na.

Gaskiya nafi son taxi saboda bus, in zaka hau ta akwai ɓata lokaci sosai. Akwai ɓata lokaci. Abin da ya saka ake ɓata lokaci shi ne, mutanen da ke hawa suna da yawa kuma kowa da inda zai tafi. Dole za a sauke wani kuma dole za a tsaya dauki wani. Dole za a sauke wani, dole za a tsaya dauki wani. Dole za a sauke, dole za a ɗauki wani. To wannan saukewan da ɗorawan shine banaso. Idan ina uzuri ko ina sauri, kaga bai kamata hawannan a sauke, a ɗauka, a sauke, a ɗauka, anan lokacin yake ƙarewa. Anan lokacina ke ƙarewa. Amma idan ya kasance cewa taxi ne, taxi iya adadi ɗan mutane kaɗan ne take ɗauka. Wanda kafin ace an sauke wani ma kun cinma tafiya. Kuma koda ace an sauke an tashi ɗauka wanda za a ɗauka bai wuce mutum biyu zuwa uku ba, ɓata lokacin dai bazai yayi yawa sosai ba.

To, gaskiya da yake ni ba zan saba da irin askin dawaya ne ba. Harkan sanyi sosai mane ba wani santa nake sosai ba. Gaskiya bana da irin zaɓi haka a cikin irin askin dawaye. Nafiya, haka siriri da yawa wacce na samu ina sha tun daban wani cika banbance wannan wata kala ba ce da wannan wata kala ba ce. Ba wani sha nake yi ba. Inda ace na saba da sha to zan iya gane wannan wace kala ce wannan wace kala ce kuma zan banbance meyene ɗanɗanon da ke a wannan daga ɗanɗanon da ke a wacce. Saboda in na sha yau kafin na sake sha bana manta da kalan ɗanɗanonta. Idan kuma na sake sha kafin na sake sha na sake manta da kalan ɗanɗanonta. To shiya saka ma bana banbance wace kala ce wannan balle a insamu zaɓi na cikin su. Gaskiya bana dawani zaɓi a cikinsu. Bana da zaɓi saboda ba wani sha nake sosai ba. Mm, wannan shi ne.

Ina gaishe da mutane cikin mutuntawa da girma ma wa, da wanda yake age mate ɗina, sa'ana kenam, da wanda yake ƙasa da ni, da wanda muke shigan shekaru daya. Kowa da kalan mutuntawa da yake samu a waje na kuma da kalan gaisuwar da nake yi mishi. Saboda zai iya ce wanda na fi shi, da wanda ya fi ni, da wanda muke dumi da shi ya kasance cikin mutunta daga tsakanin da su duk ɗaya ne. Ina mutunta wanda ya fi ni fiye da wanda na fi. Shi ma fa wanda na fi ba wai bana mutunta shi bane amma ance dama babba shi ne zai gaishe da ƙarami. Sauyawan abubuwa ne. Ina mutunta wanda na fi sosai fiye da wanda ya fi ni. Ina mutunta wanda na fi, wanda ya fi ni fiye da wanda ni na fi shi, hmm.

Gaskiya ba zan ci da shi ba. Duk abunda ya samo, duk abunda ya samu ina ci. Idan na zo wajen aiki, idan da safe na zo ban karya ba ina shan tea da bredi insha. Da rana kuma, da rana kuma ina samun abinci irin namu na gyaɗa sai in ci. Da daddare kuma dama kowa ya sani munacin abinci irin namu ne shi ma da daddare.

A, gaskiya na fi son fanka kan ac. Duba da ni dama ban saba da ac ba. Ina tarso dama bani da shi ko ba mu da shi. A inda na tashi ba mu da shi. Fanka kuma dama wannan abu ne wanda talaka ma zai iya mallaka. Tun da abu ne ba mai san kuɗi ba mai tsananin tsada haka can can ba. Ba mai tsada can can ba. To kowa zai iya mallaka. Kowa zai iya mallaka. Umm, gaskiya na fi son fanka saboda yanayin iskan da yake badawa ko yaushe ne ba cutarwa a cikin shi. Saboda kaman ana jin cewa ac yana cutarwa yau da gobe idan ya ratsa jikin mutum. Sabanin fanka da iska ne normal wanda ke fita a jikin ta.

Kallon madubi sauna wa nake yi? Gaskiya ba zan iya tunawa ba. Hakasa Rin ba wani cika kalla na yi ba. Da zan iya cewa sai in manta magaban da sakafaru idona akan madubi. Gaskiya sai in manta. Ba wani kalla nake yi ba. Tun da kuwa bana kalla ba zan iya rike saunawa nake kala ba. In na ce saunawane to kenan ina kalla. Amma a zahiri ba kala nake yi bal. Le har na iya ƙera saunawane nake kalla. Bana kalla madubi.

Eh, iya ce. Na fi son fensil saboda ni da ma dan ta so ban mu iya amfani da asalin alƙalami ba. Da fensil na iya amfani. Idan kuwa na ce yanzu na fi son alƙalami to ko da an ba ni shi, to gaskiya bazan iya amfani da shi ba. Amma fensil na san ko da yaushe aka ba ni shi, na seto yinsa, gafashe, ina amfani da shi. Magana na gaskiya shine na fi son fensil fi da alƙalami. Kuma hakan ba yana nufin ba na so alƙalami bane ba. A'a, duk ina son kowanne, da fensil da alƙalamin duk ina so. Amma wanda ni na fi jin daɗin amfani da shi kuma na saba da amfani da shi shine fensil. Na fi saba da fensil tun ina ɗan shekara kafin goma ma. Tun kafin na kai shekara goma nake amfani da fensil. Kuma matakin na iya amfani da biro ma wajen yin rubutu. Gaskiya na fi son fensil.

Ya danganta da inda zan je. Ya danganta da inda zan je. In ya kasance inda zan je tafiya ne me nisa, na treking ne ko abun hawa. Amma in ya kasance inda zan je baya da nisa cancan, ina treking ne da ƙafa na. Nature hiking da ƙafa na. Saboda nakan yi tafiya da ƙafa yana exercise ne, yana, yana motsa jiki. Tafiya kuma motsa jiki inda ana yi mutum yana ƙara samun kuzari da lafiya da abubuwa masu yawa sasai sosai. To gaskiya ina yi amma ya danganta da ina ne zan je kuma ya danganta da nisan tafiya. In tafiyan kusane ne bata da nisa ina tafiya ne a ƙafa, idan kuma tafiya ne me nisa ina yin ta a abun hawa.

To ina yin kuka sosai ma. Wasu lokuta har idan nayi kukan ni da kai na nakewa kai na dariya. Gashi dai ba zagi na aka yi ba, duka na aka yi ba, ba wani abu aka min ba amma saboda wani ɗan abu wanda bai kai ya kawo ba. Wani ɗan abu wanda bai kai ya kawo ba. Gashi dai ba zagi na aka yi ba, duka na aka yi ba kawai saboda wani ɗan abu wanda bai kai ya kawo ba, yan kai ya tafasa. Amma sai na ga ido na yana hawaye ko ince sai na ga ina kuka. Gaskiya ina yin kuka sosai. Musamman ma idan ya kasance albasa ta irin nunan nan sosai. Idan ta nuna nan sosai. To ina kuka sosai sosai. Abun ya dinga bani mamaki, yana bani dariya. Hmm nayi. Ina, ina kuka sosai sosai wajen yan kan albasa. Amma fa ba ko da yaushe bane. Lokaci lokaci dai. Amma bako da yaushe ba.

Eh abincin dare to ya danganta da me nake yi. Idan ba na komai, ina ci ƙarfe tara. Idan kuma ina da uzuri to ina bari sai na gama uzurin duk da na ke yi saboda ba na son bayan na ci abinci ku ma shiga wani ayyuka. Na fi so a lokacin da na ci na gama na kwanta. Idan kwanciya zan in zama zan yi ɗanyi wasu abubuwan to ma gaskiya mafi yawancin lokaci wanda yake sahihin lokacina shine ƙarfe tara. Ƙarfe tara nake, nake launcin, nake launcin, idan nake cin abincin dare amin ƙarfe tara ne. Ban dai ba ƙarfe tara ba ne ba gaskiya ko da na ci to bayan lokacin, bayan wannan lokacin sai na sake ci amma sahihin lokaci takamaiman lokaci ƙarfe tara ne. Eh wannan shine lokacina na cin abincin dare. uHmm wannan shine lokacina na cin abincin dare.

A'a, ina zuwa wajajeji inda nake son zuwa. Ina zuwa ne da wurwuri saboda ni a tsari na babu African time da ake sharo, gaskiya ba African time. Du abin da zan yi ko kuma na sanni zan yi shi, ina shi ne da wuri saboda nuna muhimmancin ko da menene, ko da abune wanda ba mai kyau ba to ni indai ni nasa kai na zan yi shi, ina bashi muhimmanci ne. To, inda na ke zuwa gaskiya ina zuwa shi ne da wurwuri. Ba na ɓata lokaci a kan du abin da nake yi. Wannan shi ne, gaskiya da wurin ke zuwa ba na yarda wai sai daga baya ko kuma ya kasance duk abin da za a yi, nine ƙarshen baya baya. A'a, ina zuwa da wuri ne, in yi attending wajen da wuri, in je akan lokaci. Ba na bari sai daga baya bayan nan.

Eh to, idan za a tambaye ni wane wasa na fi so kan yi ce wa wasan ƙwallon ƙafa. Saboda wasan ƙwallon ƙafa wasa ne wanda yake cike da ƙi da ƙawa da nishaɗi. Duwanni damuwanka in kana bugawa ko kana kalla, za ka jinaka da duwannan damuwa. To zahiri gaskiya wasan ƙwallon ƙafa shine abu wasa mafi soyuwa da na fi so a cikin zuciyana. Kuma shine wasan da na mai da shi ba kamar sha'awa. Wasan ne da ake bugawa ko irin na gargajiya ko na zamani. Ƙwallon ƙafa shine wasa mafi soyuwa da ni na fi so. Wannan shine, wannan shine ansar tambayan, tambayan wannan. Zahiri na fi son ƙwallon ƙafa. Ƙwallon ƙafa shine wasa da nake ganin yafi kowane wasa bani nishaɗi kuma na fi fita shi akan kowane wasa. Saboda wasa ne da ke haɗa abu, abu ta, yake haɗa zumunta tsakanin mutane, yake sakawa ka yi ta kai mu'amala da wanda baka taɓa haduwa da shi ba. Masu ita ta san diyan wasan ƙwallon ƙafa. To wasan ƙwallon ƙafa shine wasan da ni na fi so kuma shine wasan da yafi burge ni.

To, ya dai danganta da wa na kayayyaki ne. Idan ya kasance kayan sakawa ne, babu lokaci takamaimai da nake wanke wa. Kawai dai ina duba lokacin da buƙatan wankin ya kama. Lokacin da buƙatan wankin ya kama, ko dayau shene ina duba lokacin da yafi dacewa na yi shi. Lokacin da bana aiki kenan, amma ba takamaiman lokaci da kawai inlokacin yayizan yi, a'a. Ina dubawa ne da bukatuwar wankin, wanke kayayyakin. Idan suna da buƙatan a wanke su, to kodawani lokaci ina ɗan samun, ina ɗan samun ɗan tsakayan da zan wanke su. E, wannan shi ne. Amma babu wani lokaci taƙamaimai. Amma duda wannan akwai lokacin da zan ce shine lokacin da na fi yi. To lokacin dana fiyi, kuma shine ranar Alhamis. Na fi yi ranar Alhamis da yamma wayewar garin Juma'a. Lokacin nake wanke wa, na fi wanke kayayyaki a wannan lokacin.

Babu wani abu na musamman. Ko in ce babu wani waje na musamman da nake adana hotunan wayana. Eh, ina adana hotunan waya a cikin gallery na wayana, sai dai ina zaɓa wasu daga cikinsu na sakasu a cikin flash. Domin ina da flash da nake adana wasu abubuwa na masu muhimmanci waɗanda bana so na rasa su. Amma hoto dai dan hoto, ina adana wasu suma a cikin flash saboda gudun kada na rasa su, wasu kuma ina barinsa a jiki a cikin waya. Ina barin wasu a cikin gallery na wayana saboda ina jin cewa kamar nan ne ya fi dacewa da su saboda zan iya bukatansu a kowane lokaci idan basa a wayan kuma to an shiga nema. Amma hotuna suna kan wayana sai dai ina adana wasu a cikin flash da nake dan adana abubuwa na masu muhimmanci na ji.

Eh, sabulu ina amfani da sabulun wanka a ƙalla ya kai kashi huɗu. Wani lokaci ina amfani da Dudu Osun, wani lokacin kuma ina amfani da, eh, Sanytol ƙarami kenan. Wani lokacin kuma idan ya kama ina amfani da, eh, sabulun tura. Wani lokacin kuma ina amfani da Eva. To ba dai kalar sabulun da ba na amfani da shi amma na fi amfani da Dudu Osun saboda na yarda da kyan shi da quality shi da ingancin shi da kuma yanayin yacce yake kare fata daga irin ƙananan cututtuka da suke, da suke fitowa a jikin fata. Na fi amfani da Dudu Osun, wannan shine zabi na a sabulu dai Dudu Osun ne.

Launin labulen mu dai launi ne mai cike da ƙawa da birgewa da abin sha, awa. Kyakkyawan launi ne da kowa zai so a ce shi ne launin shi. Launi ne mai ɗaukan hankali, me jan hankali, mai ɗaukan ido. Launi ne wanda ya kasance golden ne da kuma zeba haka, da zanen fulawa mai kyau. Yana da ado.

A'a, gaskiya bana amfani. Kawai wayan da ke hannuna ita nake amfani da ita shine babban waya ne, kwaya ɗaya. Bana amfani da wani waya matashi ko don in saka ko wani layi na na daban, a'a. Duba da bukatuna da uzirƙa na, eh, ina amfani da waya ɗaya ne domin buƙata na da uzirƙa na ba su wuce na waya ɗayan ba. Dai kasance bukata na ya kai na waya biyu, eh, da ƙaraman da babban ko da matashiyan tu za a yi, amma a yanzu bukatan bai wuce wannan waya ɗayan ba da aka yi amfani da shi. Kuma bana amfani da wani matashiya kuma da ba, a'a. Ko dai bana amfani da matashiya. Wannan dai babban ne kwaya ɗaya nake amfani da shi, ba matashiya. Amma dai in bukatan ta ya tashi, ta ma za a iya nema sai ayi fars amfani da shi.

A'a, gaskiya ba na ji. Saboda ai ƙwari ba ko ne ba ne mai cutarwa. Wanda dai yake da cutarwan za a ji tsoron shi amma wanda baya cutarwa babu katar jin tsoron shi. Sai dai kawai kana za ka kiyaye ne saboda akwai wanda in yake da cutittika, wanda zai iya saka maka wani cuta ko wanya ta ba wani abu da ka ƙi amfani da shi, za ka isa ɗauko wani rashin lafiya ko wani abu. Amma ba wai tsoro bane ba wannan kiyayewa ne. Amma tsoro dai na saboda tsoro ne gaskiya babu wani ƙwari da ni na ke jin tsoro, ba na jin tsoro. Sai dai ina kasance akwai ƙazanta ta daga shi wannan kiyayewa ne, ina dai kiyayewa. Amma ba na jin tsoro, wannan shi ne.

To ai ni ko wane rana a waje na ranar kasuwa ne. Tun da inda kai ɗan kasuwa ne ko kuma talaka ne kai, ai babu wani rana da za ka ware wa kanka wacce ba ta nema ba ce ba. To ni a gareni kowane rana na nema ne, kowane rana na kasuwa ne. A cikin sati tun daga Asabar, Lahadi, Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a, Ke har Juma'a har kuma Asabar ta zagayo. Ba wata rana wacce take ƙwaya ɗaya, wacce ni a gareni ba ta kasuwa ba ce ba, ta kasuwa ce. Tun da hanyar zuwa rayuwa ake ana neman na abinci ne. Idan ka samu wani rana ka ce ba za ka je ba kasuwa to kai ne dai. Amma babu wata rana ƙwaya ɗaye wacce ita ba ta kasuwa ba ce ba. Ko wace rana ta kasuwa ce a waje na. Kuma zuwa ko wace rana, sai dai ya danganta da wacce na na fi son zuwa.

A'a, gaskiya ba na iya busawa. Dayake tin a baya ban iya busawa ba. To a yanzu idan zan busa yana bani wahala. Shiyasa makawai kwata-kwata ma ban iya busawa ba. Gaskiya dai kawai ban iya busaba ko kaɗan. Hmm, ban iya busawa ba.

To, zan iya cewa kowa yana da zaɓin shi amma kuma wani zaɓin naka kana yin shi ne daidai da matsayin ka. A matsayin da ni nake kai an zabi na shine madaidaita tsaka-tsakiya. Wanda a Hausa ana cewa ba yabo ba fallasa. Sai dai baza a yebe su ba, a ce sun kai kuma baza'a kushe su ba a ce ba su kai ba. Tsaka-tsake kenan. To ni zaɓina tsaka-tsakiya ne kuma kaya waɗanda suke da jan hankali da burgewa, ba kuma waɗanda za'a ce gajiyayyu bane cancan. Shi ne.